Ah be yi, be yi abu na ƙetamo, be yi shi ba, gaskiya ne be yi shi ba. To abu dai faɗa kuma adiri akwai, akwai yaya, akwai yayawa yaya, yayayi haka babu duka faɗa ba. Dai ka fita dai ka tashi to dai ka wuce. Baka da aiki daka iyayi ba. Wallahi mutane har gida dukan su su, sun yi iya bunayen suna. Wallahi. Kuma ni ban sani ba. Ni bai san abin suna yi ba. Wallahi.

Ba wani na so kasuwanci ba, wallahi ba wani ba. Kuma dika fada abu nan kuma ba da ku iya ji ba. Ina gani mutane suna, suna, suna wuta da abun su a hanya, dika gaisuwa haka suna wuta muna babu dika ce a mutane bana wuta ba. Akwai mutane giwa suna wuta babu dika ji ka dawo ba. Kuma dika ce kai mutum birin yi wawan ci ba kasuwan ci ba to wancan damuwa ne gaskiya babba damuwa babu dika bika bishi aka ba gaskiya ne. Dan fada muka gaskiya, bika yi ya biye bishi aka ba to nidan ce to idan ka yi ya samu kuɗi da kai yi abu na can to ka ishi ya samu kuɗi baka bishi aka bika jika kashi jika kaba wallahi gaiska ne.

Gaskiya ni baran iya zama a wurin ba. Wallahi gaskiya ne baran iya zama ba. Idan kin shuni idan wuce wallahi na rintse. Ba abun kai birin yi ya zama ba. Wallahi gaskiya birin yi ya ba. Tun da kudi da ka bani ni idan wuce. Ana so zama a banza wurin ba wallahi gaskiya ne. Ina so wuce abu na, jiyi abu na mdawo. Ba abun da ka ce aaaa so yi haka, so yi haka. Birin su yi haka ba. Eh birin, birin yi iya yi shi haka ba. Wallahi birin yi iya yi shi haka ba. Birin yi iya ba na rintse. Birin ta ba yi iya ba. Kai, yi hanci ka ce. Bade ka taba cemun komi ba.

Ba na a ci abinci a wurin a ke ba, a muna ci mana, muna ci mana. Muna ci abinci a aiki mana. Kuma muna ci, kaman lokaci ba ni dai, ba ni dai aiki ba. Akwai dai su ba mu abu na muje lokaci da mu ci to lokaci na ya zo a to zan je kuma minit tara haka dan gama dan dawo, dan dawo a aiki na, aiki ina yi ba abun dika cik, cika, cika ya abu na a wurin ba. Karemin minutes suna ba, suna biya mutane wallahi.

Bawo na bobaba aiki nan bana yi agata bababa bumba, zanje aiki a lokaci guda biyar haka, yeah, dimo gama aiki zan dawo gida zan yi, shiga a cikin gari naje nayi muyi abu nan ba wane lokaci mun gama aiki fam zan dawo gida, bani da lokaci zan je ceto nayi abuna chamba nayi abuna chamba bare iya haka ba. Na gama aiki na dawo gida na, bani da ba zan je inyi a wurin ba. Kuma a lokaci nan a lokacin, guda biyar aiki nan, to don mu yi shi.

Bana iya ji ya komi ba. Bani ya dai iya ji ya koma. Bere su yi ba, wallahi bere iya taba yi ba. Wallahi bana iya ji ya ba komi ba. Wallahi bani, bani dai, bani dai abu nan ba, bani dai lokaci dai na yi shi ba. Wallahi bani da lokaci ba. Daya haka bani da shi ba. Akwai dai nta shi a gabana thau. Baren iya hi komi ba. Wallahi gaskiya. Ma dai nta shi a gefe thau dai inya wase haka. Dai wase thau dai pita dai jinima abu dai iya, dai iya yi. Kuma kanace nesa abu ajiya wallahi na rantse baze iya yi ba. Gaskiya ne bana yi shi ba. Abu na gaskiya.

Biyaba, biyaba, ban shiba ma to beren iya, beren iya iya abuna besimba to wana besin shiba to wolayi besin shiba to beren iya iyai shiba. To ima magana abuna chan kuma mutane bara su taɓa gaji ba wolayi. De ka tashi de ka jika iya abun bekyou mutane bereshi che ke ka iya abun ya kyoba, iya iya abun ya kyoba to gaga kama ka iya abun abanza kuma ba abun abanza ba. Ka iya abun geske yani wolayi abun bekyou na gaskiua kuma mutane bereshi taba se nibba wolayi.

Akwaini dashi abuna yi akwaini dashi a wayana a kwai wane, a kwane da shi da waya, a kwane wane nasa a cikin, a cikin ɗakin na yi amfani da shi. Wallahi to a abunawa kuma muna yi shi, muna yi shi kuma kusa da, kusa da karifi daya muna kuma bai saya biya na ba. Kullum muna zamana, muna zamana dalla ko, ko dalla ko biya, ko biya bunawa nasa yayi amfani da shi. Gaskiya ni ina inyi amfani dashi. Ban lyaɓu don ya yi ba nasa in so in amfani da shi yanzu na. Wallahi barim, barim iya tashi ba.

Isi m na naso isi ya pifa, ma idan bori ya yi da fama. Wallahi na p- naso isina pifa kuma agida mu ba mu de agidana. Bani de bani de fama isina ina dashi kuma a wuri na ya yisanyi barin ya yi amfani de AC ba kuma ba duka lokaci ya yisanyi ba. Akwai lokaci ya yi ya yi zafi. Hmm, yanzu na muna shiga lokaci zafi ne kadan kadan muna shiga shi wallahi. Tau dika iya muna tau dika iya yi muna bori ka wasting time ba wallahi.